Kana sanya tunatarwa don ayyuka? Tambayan da aka tambaye ni kenan kuma zan ba da amsa. Eh, ina sanya tunatarwa don ayyuka. Tunatarwa wato reminder a turanci shine ka, ka, ka, ka, ka, ka ajiye lokacin da a wayanka zai tunatar da kai ka yi abin da ka san za ka yi. To, batu ka san kai mutum ne, kana iya montuwa. Ka san ba kullum ba ne kana iya rike kome da kome a zuciyarka ko a hankalinka. Wayanau lokaci ayyuka su na ma yawa sai ka manta. Amma in ka sanya tunatarwa, kana yarda da cewa kai mutum ne kuma kana iya mantuwa. Amma kuma akwai inda wani abu zai iya yin tunatar da kai wai kana da abin yi. Ma'anar sanya tunatarwa kenan. So dole mutum ya dinga sanya tunatarwa in dai yana so ya, ya, ya, ya aje, ya, ya, ya, ya cika tsarin da yayi dole ne mutum ya sanya tunatarwa. Ina sanya tunatarwa kuma ina amfani da su apps a wayana kamar su alarm ko kuma Google Calendar. Alarm da ita ina iya, ina tuna shadda ni akan lokaci. A cikin kamar rana guda alarm zai iya tuna shadda ni yace to a cikin ranan nan kana, kana da abu, abu kaza, kaza, kaza da za ka yi. In lokacin ya kai sai alarm in ta yi ringing kuma in ta yi ringing zai yi san eh ina da abun nan da abun nan da zai zan yi. Amma banda wannan akwai Google Calendar. Ina wannan ba na cikin rana guda ba naki la cikin sati ko cikin wata ko cikin shekara yana tunatar da ni kwanaki ce, yau kaman, kaman lalisafi kenan. Yau yana iya tuna ta da ni cewa yau na ce zan je kasuwa, gobe na ce zan je makaranta, jimi kuma na ce zan je community. Yana iya dai tunatar da ni. So dole ne mutum ya sanya tunatarwa don ayyukansa in ba haka ba yana iya mantuwa. Ina sanya tunatarwa don ayyuka.

Tau tambayan shine me nake yi lokacin da nake jin damuwa? To bari in gaya muku. Lokacin da nake jin damuwa, damuwa abu ce wanda yana zuwa ga mutum a wannan, a, a, a, a, a, a lokaci da yawa a rayuwarsa. Ko da kai waye ne, akwai lokacin da za ka yi damuwa, ko kaƙi ko kaso. Damuwa na zuwa. Damuwa na zuwa. Abun da dai rayuwa dai ba sama kawai take zuwa ba. Wasu lokaci tana zuwa sama, wasu lokaci tana zuwa ƙasa. Amma sama da ƙasa na rayuwa ba, ba, ba, ba abu ce da za ka bari haka nan ba ta faru da kai. Wasu lokaci kai da kanka za ka ɗaga kanka sama in kana ƙasa. Kuma kai da kanka kuma za ka dawo da kanka ƙasa in kana sama. To abun da dai nake yi in ina damuwa, in na jin ƙasa ƙasa, in na gaskiya akwai abubuwa daban daban da nake yi. Wasu lokaci ina iya kiran wani da na san, "Eh mun yi kusa." Kamar irin abokanai na ko mutanen gidana in zauna da su mu yi ta magana, mu yi taɗi. Wasu lokaci bama wai sai na gaya musu abin da ke damuna ba, ko abin da ke sani in yi damuwa ba. Kawai dai maganan da muke yi yana iya sani in yi murna, in mance da damuwa ta. Wasu lokaci kuma ina gaya musu abin dalla dalla, abin da ke damuna. Sai su ban shawara, sai su kara min ƙarfi, sai in ji daɗi, sai damuwan nan tabar ni. Wasu lokaci kuma damuwa fa yunwa ne. Kasan wai kana jin yunwa ba ne, ka, ka, ka sha kamar kana jin damuwa ne. Kuma sai ka ji kamar wani abu yana damunka, ashe yunwa ne. Wasu lokaci ina jin damuwa sai in je in ci abinci sosai. Kuma in na ci abinci sosai sai in gan kome ya dawo normal, kome ya dawo daidai, kome ya dawo inda yake. To wasu lokaci ina cin abinci, a, amma yana, yana, yana warware damuwan. Ban da haka akwai sauti. Akwai irin sauti da mutum zai ji, irin waƙan da mutum zai ji sai ka gan sai ya daga masa zuciya, sai zuciyar sa yayi daɗi, zuciyar sa ya rage nauyi, ya yi ya ji daɗi. Wasu lokaci ina jin waƙoƙi kala kala. Kai wasu waƙoƙi da inna ji sai ya sani in ji daɗi. Kusan waƙoƙi kala kala ne, akwai wanda ma in kaji zai sa ka kai kuka. To kana jin damuwa me yasa za ka je ka sa waƙan da zai sa ka yi kuka? Ba haka za ka yi ba. Za ka nemi waƙan da zai sa ka ji daɗi, ka ji murna in ka sa shi sai ka gan damuwan ka ta ragu. Damuwan ka ta ragu. Wasu lokaci in ina jin damuwa abun da dai nake yi shine addu'a. Kuma shi ne ya kamata in sa na farko. Amma dai na ce bari in sa shi na ƙarshe. Ka san an ce abun da ya fi kyau shi aka bari wa ƙarshe. To shi addu'an nan shi ne ya fi dan kana magana da Allah ne. Kana ce mai "to ni nasan banda ƙarfi da kai na ina so ka taimake ni." In ka yi addu'a, ka yi addu'a, ka gaya ma Allah damuwan ka, ka gaya mai abin da kake so, ka gaya mai kana neman ƙarfi, kana neman alheri, kana neman hikima, za ka yi ka fita daga abun nan sai ka ji kwanciyar rai ya saukuma. Wasu lokaci in ka yi addu'a yana sa abubuwa su dawo daidai. In ina damuwa wasu lokaci ina addu'a gaskiya. Wasu lokaci kuma ina fitowa in yi wasu ɗan exercise. In don jijjiga jikina, jikina yayi ɗan yaɗammun daɗi. So, so don wasu lokaci in jikinka bai ma daɗi ba kana iya jin damuwa sosai. Wani lokaci kuma ina, ina, ina, ina, ina, ina fita, fitawa daga gida in ɗan yi tafiya wato strolling a Turanci. In ɗan yi tafiya in, in yi tunani, in yi tunani da kaina, in yi magana da kaina a zuciyata. In yi planning in ce "to miye zan yi yanzu da damuwan ni?" In yi ta tunani, in yi ta tunani kuma haka ne inna yin tunani sai in ce "Oh ga abun da ke damun na." Sai in gan "to na fita, na, na fita daga damuwan." To akwai abubuwa kala kala da, da nake yi in nake damuwa. Amma wa'inan ne, wa'inan dana faɗa su ne wanda nake yi.

Gaskiya, ina fin son taxi. Dan gaskiya bus wasu lokaci yana, yana mutane suna yawa. Kuma kun san mutane sukan yi yawa wasu lokaci yana kawo rikici, yana kawo matsala. Mutane suna yawa wasu lokaci ga matsalan rashin lafiya. Akwai mutum da bai da lafiya, yana iya baka ciwo kuma, kuma yana, yana iya sa ciwon nan ta, ta, ta, ta, ta watse. So gaskiya na fi son taxi. Kuma taxi akwai inda ma kana iya taxi, kana iya shiga taxi, kana iya siyan duka seats in ka zauna kai kaɗai a cikin taxi wato Uber. Kana iya siyan motan gaba ki ɗaya ka shiga ciki a kai ka inda kake so. Amma ba ka iya ka yi haka da, da, da bus. Dan in ka shiga bus ba, ba, ba, ba, ba ka iya shiga kai kaɗai. Ba, ba wato babu privacy. Kun gane babu privacy. To akwai abun da, da, da, da taxi take bada da bus bata badawa. Eh.

Tambayan da aka mun shine, na fi son fensir ko alkalami? Kuma gaskiya amsannan shine, awu amsan da zan ba da shi ne ya danganta da abin da nake so na yi. In nake so, ina so in yi, in yi zane ne, ai dole ne in fi son fensir. Dan fensir asalin ta an, an yi ta ne saboda zane. Mutane suna zane da fensir, so in zan yi zane ina so fensir. Ko da shike, wanda dai su ke aikin zane sun aku, wanda su ka iya sosai har sun iya amfani da alka-alkalami. Amma ni dai in zan yi zane na fi son fensir. In zan yi rubutu sai in yi amfani da alka-alkalami. Kaman a ce cikin exam, in aka kai wajen essay, wajen da za a yi rubutu a jarabawa aka bani, aka ru-- in aka ba da tambaya, dole ne in yi rubutu da, da, da alkalami. Amma kuma in aka ce in yi zane with the aid of a diagram ɗin nan, dole ne in yi amfani da fensir. So ya danganta da irin jarabawan da nake yi ko irin abin da nake so na yi. In kuma zan yi rubutu ne cikin takada na nawa ko jotter na, ai dole in yi amfani da alkalami. Dan babu amfanin fensir a cikin wannan.

A'a gaskiya ba na sanya tabarau, ba na sanya tabarau da saboda idona bai bani damuwa. Kuda shi ke ba, ba kowane tabarau bane ina ake sanyawa saboda matsalan ido. Wasu ana sanyawa saboda ƙarfin rana, ba'a so rana ya damu idon mutum sosai, su ana, ana sanya tabarau amma ni gaskiya ba na sanyawa.

To tambayan nan yana da nauyi kuma tambayan tana cewa, “Yaya nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci?” To bari in gaya maku, a rayuwa ba kowane a-ayi-- kowane ayyuka ba daidai ba ne. Akwai wanda fi muhimmanci akwai wanda fika-- suka fi amfani. Kuma inda nike sanya ayyukana ina sanya su bi da wanda suka fi amfani akwai wanda babu amfani. Kaman yanzu, in nace zan je kasuwa kuma abun da nake nema a kasuwa abu ne wanda in ban same shi ba zan samu matsala kuma zai, zai, zai, zai, zai, zai, zai hana aikin da nike so nayi. Gaskiya abun yana nufi zuwa kasuwan nan ya zama abu mai mahimmanci kenan. Kuma sai in ce a cikin ranan kuma ina so in je in, in, in kalla-- in kalli wasan kwallo. To, ka gan wasan kwallon, kwallon nan ba, ba dole bane sai nayi ta ko nayi ta ko banyi ta ba gaskiya ba zai, ba zai, ba zai ja mu wani matsala ba. Amma zuwan kasuwan nan in ban je kasuwan nan ba gaskiya zan samu matsala. So ya, ya, ya, ya nuna cewa zuwan kasuwan nan shine abun da zanyi mai mahimmanci, shine yafi mahimmanci. To in zan tsara ayyukana ina tsara su a, a, a, a, a, a inda zan san wanda suka fi mahimmanci. Wanda suka fi mahimmanci su zan fara da su, su zanyi su zan bawa karfina. In gan nayi su, nayi su ko da yana da wuya, gandeen nayi su. Amma in, in abun ba mahimmanci ba dole sai na kashe kai na ba. Ina akwai abun-- ina akwai ayyuka mai mahimmanci da ayyuka mara mahimmanci. Ai dole ne in yi mai mahimman-- mai mahimmanci ban mara, mara mahimmanci.

Tambayan shine ina son na, ina, na fi son zama a birni ko a ƙauye? Tambayan kenan. A gaskiya, ya danganta da lokacin. In ni mutum ne da aka haifi a birni, to dole ne na fi zam, na fi son zama a birni. Amma kuma in lokacin hutu ta zo, in lokacin wani babban hutu kamar hutun Kirsimeti ko hutun Sallah, in idan zan yi tafiya, to muzi ya gaji da birni ba dole ya je ƙauye ba. Kuma ƙasan ƙauye akwai abubuwa masu kyau, masu daɗi, akwai iska, iska mai kyau ga abinci, abinci mai kyau ba irin wanda an lalata a nan ba kamar su indomi, za ka ci abincin ƙwarai, ba za ka ci foreign rice ba, ba za ka ci processed kamar shinkafa ba, ba za ka ci wanda aka, aka, aka, aka processing nashi ba, amma za ka ci wanda natural ne, wanda haka Allah yayi shi mai, mai, mai, mai kyau, mai, mai, mai, mai quality. So gaskiya na fi son zama a birni, na riga na saba da zama a birni amma in akwai babban hutu haka, na fi so in zo, in je ƙauye. Na je ƙauye in danyi ko sati ɗaya ko biyu wansu lokaci ko wata ɗaya ko biyu. Gaskiya. Amma na riga na saba da zama a birni kuma na fi son zama a birni.

To, yaya nake gina dangantaka ta kasuwanci? To, na ɗaya shine abin da nake gani yana da mahimmanci sosai kuma shine yafi mahimmanci shine gina amincewa. Dole ne mutane su amince juna. Indai kasuwanci zai ci, indai kasuwanci zai yiyu dole ne a gina, a gina amincewa. Na biyu, to dole ne a sayar mai inganci. Dole ne a gina sayar da mai inganci saboda mutane su gane junansu, su san abin da suke magana. Ba inda zaka iya ka, ka, ka samu abu daga wajen wani ba ka san abin da yake magana ba, ba ka gane saba shi ma bai gane ka ba. Dole ne ku gane juna sosai saboda ka iya biya buƙatun shi inda ya kamata. In babu, in baku gane juna ba gaskiya da wuya ka biya buƙatun shi kuma da wuya shi ma ya gane buƙatun ka.

Yaya nake kammala aiki a lokaci? Bari in gaya muku. Kammala aiki a lokaci yana da kyau, saboda in aka ba mutum aiki dole ne mutum ya yi aikin nan a cikin lokaci. Ko wane aiki ana yin sa a cikin lokaci amma kammala aiki a cikin lokaci yana buƙatar wasu irin hali da zai sa mutum ya iya kammala aiki a cikin lokaci. Na ɗaya shine tsari. Dole ne mutum ya iya tsari. Dole ne mutum ya, ya, ya, ya san abun farko da zai yi kafin ma ya fara. Shi ne tsari. In mutum yana tsari, in mutum ya, ya iya tsari sosai kuma ya bi tsarin za ka gan yana iya gama ko kammala aikin shi a lokaci. Na biyu shine mutum, ya kamata mutum yana kulawa da lokaci. Mutum da bai kula da lokaci, lokaci tana wucewa. Mutum yana aiki, mutum yana, mutum, mutum yana aiki bai kula da lokaci, mutum za ka gan lokaci na wucewa bai, ba zai ma sani ba. Amma in mutum na kulawa da lokaci sai ka gan yana aiki, aiki na tahiya zai sa kai a aiki ya sa mutum ya kammala aiki a lokaci. Na uku shine dole ne mutum ya, ya, ya, ya, ya samu halin dalabi. In mutum na da dalabi bai bacin lokaci. In aka bashi minti biyar ya yi abu kuma abun nan na yiwuwa a minti biyar zai yi aikin nan a minti biyar. Abubuwan da nake da shi kenan.

A'a, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. Ba kullum ba ne. To me zai sa in bar Bluetooth na a kunne kullum? Ba haka ake yi ba. Dole ne mutum ya kunna Bluetooth da dalili. To akwai dalilan da suke sa ina kunna Bluetooth. Na ɗaya shine in zan karɓi abu daga wayan wani ko dole ne in kunna Bluetooth. A ballai in abun bai da nauyi abu kaɗan kawai, mutum zai tura mun sai in kunna Bluetooth sai ya mun transfer sai in karɓa. Amma yanzu da yanayi sun canza, akwai su xender, akwai su other apps, yawancin apps sun fi sauri ma sun fi Bluetooth. Amma dai irin abun da yake sa nake kunna Bluetooth kenan. Na biyu shine in zan ji sauti, in zan yi connecting da Bluetooth speaker. In zan ji sauti kuma ina son volume in ƙaran ta ƙaru, dole ne in yi connecting Bluetooth. Abubuwan da suke sa ina kunna Bluetooth kenan amma ba na kunna Bluetooth kullum.

Tambayan shine, tambayan shine ina nake cin abinci a wurin aiki to? In zan ci abinci a wurin aiki, in dai ina da ofis na a wajen aikina muna da clean area wato area mai tsabta kuma wurin da ba tsabta. Ofis na wuri ne mai tsabta. In nazo da abinci na ina iya cin abinci na a cikin ofis. In zauna in kulle ƙofa in wanke hannuna in zauna inci abinci na lafiya lau inji daɗi in ƙoshi. Wasu lokaci kuma in ban zo da abinci ba kagan dole ne in fita. Kuma in na fita ya danganta da wajen da na fita na je. In naje ɗan shago ne kuma suna da ɗan kujera ina iya in saya ɗan kuɗan snacks da su soft drink in zauna inci abu na inji daɗi a shago. Wasu lokaci in naje eat place wato wajen da ake cin abinci wajen cin abinci in naje na zauna a wajen wajen nake cin abinci. In zauna inci abinci in lokaci ya yi in koma aiki in koma. Wasu lokaci kuma saboda aikina bai da nisa da gidana wajen aikina bai da nisa da gidana wasu lokaci har gida nake zuwa in je inci abinci kafin in dawo. Don cin abinci nan gaskiya ta zama dole ne, toh ka san mutum dole mutum ya ɗan ɗauka ko awa guda ko awa guda darabi ya ɗan fita ya nemi abin da zai ci ya huta kafin ya dawo ya ci gaba da aiki.

A'a, ba na taunawa goro. Goro ne abu da, da, da mutane tsofofi suna ci amma ni ba tsoho bane kuma ba na tauna goro gaskiya ba. Ba na tauna goro abun ma ɗaci ban ma son shi kuma wasu lokaci masu cin goro sai in ga haƙoran su bai yi fari ba yana dai yellow, yellow, yellow kuma bai da kyau. Haƙoran su na ruba to wane irin hali kenan? Suna cin goro haƙoran shi na ruba ai bai da kyau kuma ba zan iya ba.